Yaya kake ganin inganta aikinku? Muna inganta aiki a kowane lokaci kuma mu kan yi abin da muke so. Idan za mu tafi mu je mu dawo sama ma ya tashi ya zama ƙasa. Idan ƙasa ya tashi ya zama sama shi ke nan sun zama abu guda ɗaya, sai su hade da gefe da dama. Tsakiya da gefe kuma ko oho.

Kana bin ƙa'idojin aiki? Eh, ina bin ƙa'idojin aiki wani lokacin. Wani lokacin kuma kai za ka ga abin da ya kamata ka ce eh za ka yi this thing, za ka tsaya kana zance kana abu buwa. Amma bin ƙa'ida yana da kyau saboda in ka bi ƙa'ida za ka zauna da lafiya.

Sau nawa kake amfani da intanet? Intanet ina amfani da shi ne kusan lokuta da yawa. Saboda kusan rayuwar yanzu sai da, sai da rayuwar yanzu sai da intanet. Duk wani abu da za ka yi sai ka shiga intaneti za ka siya abu, za ka siya data, za ka yi me yake da suna, za ka, za ka, za ka samu, ka samu abubuwa da yawa. Don kusan dai yanzu dai jiya da, da ina so na siya biredi ban samu na siya biredi ba saboda ban da cash a wuri. Na ban da kuɗi sai da na je na samu na je na siya data, na shiga intaneti, na tukuna, na shiga shi ma'adanan kuɗi wato asusun kenan aka je aka cire kuɗin. To dalilin da yasa nake faɗa maka haka shine, nake faɗa muku haka shine shi lamari ne intanet. Duk abin da aka ce intanet abune wanda za ka shiga, walau ka, kai abun, abin da kake so da shi walau ka bar datan ka ya yi ta tafiya walau a kira ka ka ki ɗauka. Duk ɗaya ne saboda wayan ka ne kuma intanetin ka ne. Za ka iya shiga TikTok ka samu ka ma awa casa'in ka na kalle kallon bidiyon ka. Hankalinka kwance sannan kuma, sannan kuma za a samu ka man aƙalla ake cewa kana da abubuwan da kake saidawa. Kaman kana so ka siya shi gaba ɗaya wayan gaba ɗaya za ka je, ka je kasuwa ka duba ka gani wanne ne yafi intanet mai kyau, wanne ne intanetin shi bai da kyau. Sai ka samu wanda intanet din shi yake da kyau mai wato mai 5G kenan. In ka same shi sai ka siya. In ka siya sai ka je ka sa sim ka a ciki. Yanda kana kunna datan ka, yanda ka san matuƙarin ka'o za ka yi magana kana siyan datan kana kuna za ka ja farar ɓalallen, ɓalallen messages sun fara suguwa. To amfanin intanet ne. Kuma shi intanetin nan da kuke gani ba wannan intanetin da kuke gani wallahi yanzu rabi da kwatar samun kuɗi a nan ake yi, a nan ake yi saboda umm.

Wasan wasa kake yi a waje. To shi a waje aka fita sometimes ana ɗan yin wasan ɓuya wato shiga keta mafi kabu da wani yare kenan. Wani lokutan kuma, wani lokutan kuma idan aka fita waje za a je a ɗan buga bal, a je a sha shayi, a je a sada zumunta sannan kuma mu shiga kasuwa neman kuɗi. Da mun shiga kasuwa mun gama neman kuɗin nan an tattara kuɗin nan za a sasa asusu wato asusu intanet da kuka tambaye na ɗazu. A ka saka sa'an nan sai a dawo gida, samu a ci abinci, a miƙa kafa a huta sannan sai a kwanta ayi bacci. Aka yi bacci washe gari ma aka tashi aka za'a ƙara fitowa. Amma muna, ni ina kallon wasan, ina buga wasan ƙwallon ƙafa. Sannan kuma baya ina buga wasan ƙwallon ƙafa akwai wani, akwai wani abokina muka je gidansu za su, za a samu intanet aka ce dole shi ne ina kallon ƙwallon nan kuma sannan ga mutanen da nake so tukuna wato FC Barcelona kenan. Na lona ce haka na aka mun sign in aka mun register na zama ɗan Barcelona saboda ya dinga zuwa yana samun data kwashe kwashe. Kuma waccan datan nan ka sami shi kwashe kwashe za ka zauna ne ka shiga kai mene ne ka shiga nan wurin ka fita nan wurin ka yi downloading wani in ka ga dama ma za ka iya downloading season fim kamar guda ɗari biyar da hamsin. Dubba matsala ba ne. So daga nan kuma mukan ɗan je a ɗan taɓa buga ƙwallon wani zaman zauna, wani zaman in yi kama gola ko in tsaya a defender saboda na ci gasket saboda ba zan iya gudu ba. Sannan kuma dada yana buga attacka ne kamun nan daga baya kuma akaba aka samu matsala. So yanzai gashi dai na ɗauke kamar sakwan, eh ɗaya da minti da sakon minti ɗaya da sakon arba'in da uku zuwa da huɗu zuwa da biyar ina jawabi a kan wannan wasanni. Wato shi ƙwallon ƙafa ba in ba ka da hawan jini zai iya sa maka hawan jini. Sannan kuma karka sake a ci wasa kaje ka shiga cikin mutane za a yi ta ba daɗi. Idan a gaba na wani sai da ya ɓalla kujera da muka je kallon ƙwallon ƙafa ranan nan saboda an ci su wasa ya ɗauke to ya, ya ja da baya, ja da baya ya samu kujerar nan ba ta tahau. Bas taɓalle wallahi ten lai. Daga ranan ne na ce ka yi wasan nan dai in dai ba wai kai ka buga ba ka tsaya kallo za ka samu hawan jini ne amma kuma idan kai ku-ku ka ci habawa ranan wani irin bacci za ka yi mai daɗi. Wani irin bacci za ka yi wato kana tashi a wayan gama su za ka yi wani ɗan takale ya ce maka yaya maganan wasa saboda ka san kana da evidence, evidence didde Kana da hujoji da yawon da ya sa ka ce tunanan kai wasan da ka ce yafi nan kuwa wasan nan kuma wayen da ka ce su, su ne, su ne, su ne best.

Kana fi son kofi ko shayi? Gaskiya na fison shayi akan kofi. To, yamma za'a yi mana ɗauko kofi in bar shayi. Meya amfanin kofin? Saboda ku baku da hankali. Wani tambaya da kuke mun. Oh, ashe kofi kuke nufi? Sai yanzu aka fitar da ni. Haba, taya zan dauka shayi a bar kofi. Ai kofi shine daɗi saboda idan nasha shine zai wartsaka min da jikina, in jini lafiya lau ina sabbogi na. A shikuma shayi ma sai dai ya kashe min jiki. Kuma baku san wani abu ba. Ni fa madara ɓata min ciki yake yi. Wallahi, irin abubuwan daɗin nan ni sai dai fa yawanci in ga ana yi. Amma kuma ina shan ta da fara. Idan aka zuba min mulki a fura, na zuzzuƙa furata lafiya lau nake jin cikina. Amma fa da za'a haɗa shayi da bonbita ko Milo da siga in sha shi. Ko dayake yanzu zan sha ba abunda zai min. Amma yadda shi sha kullum ne akai akai kullum sai na sha shayi shine fage ta garga zamun ciki. Kuma ba za'a yi haka da ni ba. Lafiyata ta fi mun komai. Sai dai in jiƙa baƙin Lipton in sha. Yanzu ma haka so nake in miƙe. Kun bani sha'awar shayin. Zan tashi in je in haɗu baƙin Lipton in zuba mata kanamfari, da masoro, da citta saboda sanyi. Ai ɓuya ƙare sai an siyo. Kuma Umar ya kira jiya da daddare. Amma anjima an za mu fita. Za mu je gidan siyayya ma za mu kira shi mu biya mu tafi da shi sai mu tafi sai mu je mu shaƙo mu ji daɗin rayuwan mu. Manti ɗaya na ɗaya da tsakan talatin ina magana jini ke kaman na yi awa ɗaya na gaji. Yanzu haka zan ɗauka mic in miƙa makawu ya ci gaba da maku bayani.

Kana sanya tabarau? Wannan tambayar ta bani dariya kuma ta mun daɗi har cikin ƙashin zuciya na. Idan akwai zuciya ke nan a cikin ƙanshi. Guy nawa akwai wallahi saboda da ba zuciya na a ƙashi, da tuntuni ta yi sanyi. Amma yanzu kuma to mu dawo kan tambayar mu. Mun zama 'yan jarida, ina sanya tabarau a kowane lokaci saboda ni a kowane lokaci ni na kawo aɓo miki, sai samu babu yadda, muyi yawo ba tabarau ba. Muna da fari muna da baƙi. Yanzu bayan tabarau ma mun samu an talaci saboda makaman yaƙi We logo cast. Makaman yaƙin mune muke amfani da su domin wajen kariye rana musamman da kuma kare jan ido. Saboda su mutane suna sa mai jan ido, ido suna sa mai hanci suna sa mai baki kuma. Kuma yanzu na yi recording ashirin da ɗaya a cikin ɗari shida kuma a duk bayan awa ɗaya za a dinga bani dala goma. To koyaushe dala goma nan zai sauka oho. Na san sai kun tsaya kun tantance kun gane maganan da muke yi a cikin mic fa magana ce ba wai kawai danna record muke muna tafiya ba. Ko da me kuke tantancewa oho ni ban sani ba. Amma dai ku tantance ku zo ku bani dala goma na.

Menene abun da kake yi don yin nishaɗi? Eh to, sometimes saboda nishaɗi, ina kiran baby na mu zauna mu yi hira, mu yi ta hira wani zubin kuma za a fita ajiya samu 'yan uwa da abokan anaziƙi saboda su samu su ɗauke maka kewa saboda shirayi wannan. Na yanzu in ka ce za ka zauna kai kaɗai, hawan jini ma zai kama ka da ƙananun shekarunka. To amma in dai ka fita ka je ka zauna cikin mutane, ka shiga kasuwa, kaɗan je kaɗan kama kuɗaɗen mutane dai ka je ka yi wani wutu, yanzu nan ka buga ka yi wata, um, ake kiran abun nan ma sambo. Wato bari muku sambo, bari in fayarce muku abin da ake kira sambo. Ku kuje na ce sambo ku kasa gane mene ne. Wato shi sambo wani abu ne wanda kai ne za ka ce mutumin naɗaɗen tsakiya in za a siya abu. Wancan yana da shi, kai ka san wanda yake da shi kuma ka san wanda zai siya. Wanda zai siya zai zo ya saya maka. In ya zo ya saya maka, kai kuma za ka ce mai kana da shi. Sai ka ce mai to ga yanda abun yake. Kai kuma sai ka je ka ansa hannun mai shi a kan sari sai ka zo ka saida sai ka ɗora naka. To shine muke cewa sambo. Sannan kuma idan, idan sambo, idan sambon ta yi, ta yi kyau, ta yi kyau kai. Sai ga a rana kana tashi da wasu kuɗaɗan da wani mai aikin gwamnati ma baya samu. Wato suna ake cewa civil servant a turanci. To amma kuma shi abubuwan nishaɗin da ake magana ba to ba su da, ba su da ya ake cewa ba za a ci ga adadinsa ba ka sayi ko guda biyu, uku ko huɗu ko biyar. A'a, abubuwan nishaɗi suna da yawa. In ka gan mutum ya zauna bai yi nishaɗi ba to shi ne dai ga siya, bai so ya yi nishaɗi. Amma matuƙar kana so ka yi nishaɗi, duniya ce gata nan da fili. Kuma da Allah ya haliccen mu, Allah da ya haliccen mu ya ci mana gashi, ya halicce mu saboda mu zai musamman kar mu damu. Abdu wanda ya sa kan shi damuwa, shi ya so. Amma matuƙar za ka zauna lafiya, ƙalo da mutane. Ruwan da ya zo ba ruwan ka ba, ba za ka tsokana mutum ba, ba za ka zagi mutum ba, ba za ka ɗau kayan wani ba. Ba za ka yi wani abu wanda mutane zai sasu dinga jan haushin ka ba. Duba abin da zai saka shiga damuwa ko ka shiga wani baƙin ciki ko ƙunci saboda shi zan mutane ma zama da mutane ma rahama ne. Amma sai ka san da za ka zauna da mutane saboda mutane yanzu abun tsoro ne. Sai ka ga wani don ka yi nishaɗi ka je ka zauna, kun zauna da rashin lafiya, ƙalo, lafiya ƙalubawa na abu. Ma kuma shi zai zo ya ɗauke ka, ya ɗora damuwanka a kan shi, ya hana ka shi. Ko ne yin kai ma ya hana ka. To kuma dai mene ne dai in ba ka ba mutane ƙofan da za su zo su san ko ka yi waye ba ko kuma mene ne rayuwan ka ke tafiya. Ballatana na har su zo su sa maka damuwan dai sa ka zo ba za ka yi nishaɗi ba. To.

Kana cije farar ce ina sam ko kaɗan saboda shi mutum ka dinga cin farcen ka babu kyau saboda akwai datti da yake shiga cikin hannunka. Wani mutum yace za ka dinga ci, za ka dinga jin cuta ne kuma shi cuta har da abin da aka ce cuta a jikin adam. Abu ne wanda zai hana ka zaman lafiya sannan kuma ba za ka taɓa jin daɗi ba. Toh don haka shine to zaman lafiyan ka shine kan maka fara duk wani abu da ka san zai sacuta ya shiga bakinka ka guje shi. To shi cin farce bai da kyau ko kaɗan. Don haka ba na yi ko ba in na ga mutum ana yi, sai namai magana ba zan bari ya ci gaba da yi ba.

Kana kunna tsaron batiri? Eh, ina kunna tsaron batiri musamman ma na mota saboda ayanayin ƙasan da muke ciki duniya babu yadda. To idan ta wani abubuwa da aka yi ya zamanta cewa kanayin shi ne ka san me kake yi saboda shi rayuwannan yanzu in ka ce za ka yi bacci, yanzu sai ka ga ba daidai. So dan haka yana da kyau mutum ka dinga, ka dinga sa ma batirin shi tsaro.